Kafuson shinkafa ko tuwo eh to gaskiya nafison shinkafa a kan tuwo. Eh to gaskiya shinkafa tu, eh to na fi son shinkafa gaskiya nafi sons shinkafa akan tuwo gaskiya. Na fi son shinkafa a kan tuwo gaskiya saboda shinkafa yafi mun daɗi.

Menene abunda kuke tunawa daga yaro eh toh abunda nake tunawa da nake yaro shine sanda na faɗo daga benci na buge ƙafa naji ciwo a ƙafa na abunda zan iya tunawa sanda nake yaro kenan gaskiya na taɓa faɗuwa daga sama na ji ciwo gaskiya.

Yaushe nake cin abincin rana? Eh to ina cin abincin rana kaman ƙarfi uku haka. E kaman ƙarfe uku saboda ba cin na yi breakfast sai in jira ƙarfe uku sai in ci abincin rana EMT haka ga ban ci abincin rana.

Kana son abinci mai yaji? Eh, to gaskiya ban son abinci mai yaji gaskiya. Saboda abinci mai yaji yana mugu ban wahala ina ci. Sannan kuma gaskiya bai mun daɗi gaskiya saboda ban ranci abincin gaba ɗaya ba yafi tammin arai saboda akwai yaji a ciki sosai gaskiya.

E, to wani irin ƙasan gidan mu? Gid, ƙasan gidan mu gaskiya ƙasan siminti ne kaman ƙasan siminti haka ba ƙasan, ƙasan zafi wanda ake yin siminti dashi sai ayi gini ayi bulo a gina gida dashi a sawa ginin ƙasan gidan mu kenan.

Yaya kake jin ta alayi? To inda nake jira alayi shine in jira azo kai na ko ba haka ba. Gaskiya ban cuwa cuwa kuma ban yin PDP saboda kowa azauna lafiya a ko ba haka ba. Zan jira lokaci na yayi sai in hau layi ko ba haka ba.

Kana son zama ko tsayuwa? E to gaskiya na fi son zama. E, saboda in na zauna ina tunani mai kyau gaskiya. Na fi son in zauna akan tsayuwa gaskiya saboda tsayuwa ina gajiya sosai. Amma na fi son zama gaskiya.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh kashe kuɗin aiki kamar record kenan ko? Eh to duk abin da ka siya inda a wajen aiki ne ya kamata ka rubuta shi gaskiya a ƙasa saboda ka a zo kuɗi bai kai ba a ce mai ka siya da shi ko ba haka ba. Aman haka in ka rubuta za a san eh ga abin da ka siya da shi gaskiya.

Menene kake son canza a wurin aiki? Eh, to a yanzu dai banso in canza komai ba, amma ina son in canza wani abu ina son in canza desk ɗina inda nake aiki da shi saboda ya zama sabo kuma kujera na inda nake zama ya zama sabo saboda sabon abu na da kyau gaskiya.

Wane launin jakar ku ta kuɗi eh? To launin jakan kuɗin mu, launin jakar kuɗi. Kam bala'i launin jakar kuɗi yana ɗaukan kowane kalan jaka ne. Inda zaka sa kuɗinka a ciki yazo na ba zai zube ba. To ai haka jaka ya zubar jaka yake nan ko ba a haka ba.

Kana kwana a gado ko a kasa e gaskiya na son kwana a kan gado, saboda kwana a kan gado yana da mugun, yana da daɗi. Kuma za ka ji daɗin jikinka akan kwana a ƙasa gaskiya. Gaskiya na fi son kwana a kan gado.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh gaskiya ɗakin mu na falo akwai fanka a sama inda zai dinga ba da iska in ana zama akwai wuta gaskiya. Saboda in kana zaune cikin fanka mai daɗi za ka ji zaman maya ma kyau kuma kana son ka ƙara zama a wajen gaskiya.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Eh to tawada ai kaman tawada kowane tawada baƙi ne. Su gaskiya na fi son tawada baƙi wanda zai mun rubutu mai kyau wanda zai fito kuma in ga me na rubuta ko ba haka ba? Gaskiya na fi son tawada baƙi gaskiya.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ina iya bada barkwanci gaskiya saboda ai zama da mutane ya kamata ka iya basu dariya ko ba haka ba. Ai barkwanci, in dai za ka iya zama da mutane to zaka iya barkwanci gaskiya. Ba wani abu mai wahala bane gaskiya.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? I, to gaskiya dangin mu suna da yawa sosai. Gaskiya ba ka man ba. Ba zan ma iya ir gawa ba saboda gaskiya muna da yawa. Ba ka nan ba gaskiya. So gaskiya muna da yawa, indai dangi ne gaskiya.

Waɗanne apps kuke amfani da su da yawa? Eh to gaskiya ina amfani da apps kamar ina amfani da Facebook da kuma WhatsApp. Wannan dun nike business da su gaskiya. Sabin nan kuma akwai Instagram da Twitter da nake sa takalmana a kan su gaskiya. Ina amfani da apps da yawa gaskiya.

Yaushe nike cajin wayana, eh, to yanda nike cajin wayana, ina so inabbari in wayana yayi ja, kama in batir ɗin yayi ja ba, kamar ya sauka kenan kuma ina bukatan caji, caji. To sai in sa ta caji in yayi ja saboda ban so in beyi ja, kawai in yi lallace ko faɗi dan yayi ƙasar gaskiya.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, to gaskiya ina motsa jiki amma ba kullum ba. Kamar sanda ban yin wani abu mai yawa ko banda aiki sosai nikan motsa jiki. Amma idan ina aiki ko wani abu gaskiya bana motsa jiki sosai gaskiya ko kuma kullum.

Kana amfani da kunnen waya gaskiya ban amfani da kunnen waya saboda na fi so in an kirani in amfani da waya na in sa ta a kunne ko ba haka ba. Ba sai na sa mata wani abu na kunnen waya ba gaskiya. Na fi so in an kirani in ansa direct in sa a kunne.

Wane irin fim kake son kallo? Yi to gaskiya. Na fi son fim ɗin adventure. Film ɗin da ake tafiye tafiye a ciki ake samo abubuwa wanda ake ɓoye abubuwa kuma a samo su saboda sunfi min daɗi film ɗinnan gaskiya.

Kana tafiya kasuwanci? Eh gaskiya ina tafiya kasuwanci saboda asali na ni ɗan kasuwa ne. To haka ɗan kasuwa ai shi ya kamata ya je kasuwanci ko ba haka ba. Nakan, nakan zuwa kasuwanci gari gari kaman Kano, Katsina na fita kamar ana saya. Ni kuma ina jin daɗi gaskiya.

Me kake ci a wurin aiki. Eh to gaskiya a wurin aiki ban da ban, ban zaɓan abinci ko ba haka ba. Abincin da ya min daɗi kuma yana da kyau a jiki na gina jiki shi nake ci a wujen aiki, saboda in samu ƙarfi da kuzarin yin aiki sosai gaskiya ba sai jikina yayi laushi ba.

Kana amfani da sauran net? I gaskiya ina amfani da sauran net. Musamman in sauro suka yi yawa saboda banso in samu cutar maleriya, sai in ɗauko net in rufe jikina dashi. Hankali na ya kwanta ko ba haka ba. Gaskiya ina amfani da sauran net gaskiya.

Sau nawa nike kallon madubi, eh to, gaskiya ina kallin madubi kaman inna fito daga wanka, kafin in shafa mai shima ina kallo. Sannan kuma in na dawo daga aiki, ina kallon mudubi kama sau uku a rana hakan gaskiya saboda ban so na hura na fi so kullum in yi kyau ko ba haka ba?

Ina nike son ciyar da hutu, eh to kamar inda nike son hutu kuke magana koko? Inda nike son hutu ina son hutu waje waje waje mai kyau nishaɗi wanda akwai tsabta ba ƙazanta gaskiya nafu son in zauna wuraren wajen nan gaskiya yafa mun daɗi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh gaskiya ina, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda ban so in yi ciwon mura. Be ma kamata ana ruwa mutum na yawo ba tare da lema ba gaskiya. Amfanin riƙe leman kenan. Ina riƙe lema lokacin ruwa gaskiya akwai daɗin riƙewa ma.

Ya ni ke aje kuɗi? Eh, to gaskiya kuɗi ina ajiyewa wasu sa'in ina ajiyewa a banki kuma wasu sa'in ina ajiyewa cikin aljihu na saboda karsu faɗi gaskiya saboda kuɗi in suka faɗi akwai wahalan samu gaskiya.

Eh kana sauraran rediyo? Eh to gaskiya ina jin rediyo saboda labarai. In ji abin da ke faruwa a duniya da kuma unguwa inda nake. Eh to gaskiya ina jin rediyo gaskiya amma ba can sosai ba gaskiya.

Eh, kana cin salat, salati? Eh, to gaskiya ina cin salati kamar a cikin shinkafa haka ina jin yunwa. Ko in siya ko kuma a samun cikin shinkafa na sai in ci tare da shi amma gaskiya ina cin salat gaskiya.

Wane kayan marmari ka fi so? Eh to gaskiya kayan marmari na fi son gwanda ko lemu ko ayaba amma gaskiya na fi son ayaba gaskiya acin kayan marmari ko ba haka ba gaskiya na fi son ayaba saboda ayaba yafi mun daɗi gaskiya yanda ina ci.

Ya dangantakar ku da shugaban aiki? Eh, to gaskiya shugaban aiki ba mu da dangantaka sosai. Kawai dai shugaba ne na wajen aiki sannan kuma akwai mutunci da sallama da girmamawa da shi kenan kawai ina gani.